Kana tafiya da sauri? Eh gaskiya tafiya ta tana canzawa. Wani lokaci ina tafiya da sauri, wani lokaci kuma a hankali. Ya dangantaka da inda zan je da kuma yanayin da nake ciki a wancan lokacin. Idan ina cikin gaggawa tabbas ina tafiya da sauri. Misali idan zan je aiki kuma lokaci ya kusa ƙarewa ko idan ina da alkawari da wani. A irin wannan lokaci ba zan iya tafiya a hankali ba. Zuciyata ta ma tana gaya mun in ƙara sauri, ƙafafu na kuma suna bin murni. Amma idan babu gaggawa ina son tafiya a hankali. Ina jin daɗin tafiya a hankali saboda yana bani damar lura da abubuwa a kusa da ni. Ina kallon mutane, ina kallon tituna, ina kallon yadda rana take haskawa ko yadda iska take busawa. Wannan yana sa zuciyata ta huta. A wasu lokuta yanayin tunani ma yana shafar yadda nake tafiya. Idan ina tunani sosai wani lokaci ina tafiya a hankali ba tare da na lura ba. Amma idan ina jin dadi ko ina cike da kuzari sai ka gan ina tafiya da sauri. Wasu mutane suna cewa tafiya da sauri alama ce ta ƙwazo wasu kuma suna ganin tafiya a hankali alama ce ta natsuwa. A wurina dukansu suna da muhimmanci. Abin da yafi muhimmanci shine kasan lokacin da ya dace kayi sauri da lokacin da ya dace kayi a hankali. A aiki ma tafiya ta tana canzawa. Idan ina da aiki mai yawa zan gangaina ina tafiya da sauri daga wuri zuwa wuri. Amma idan rana tayi sauki zan rage gudu in yi abubuwa a hankali. A gida kuma bana son gaggawa ina tafiya a hankali. Ina jin daɗin zama cikin nutsuwa. Gida wuri, wurin hutu ne ba wurin gudu ba. Don haka yawanci tafiya ta a gida tana da laushi. Haka kuma shekaru da ƙarfi suna da tasiri. Wasu lokuta na idan ka gaji ba za ka iya tafiya da sauri ba ko da kana so. Jiki yana gaya maka ya isa. A irin wannan lokaci tafiya a hankali ita ce mafita. A gaskiya na koya abu daya tafiya da sauri ba koyaushe ba ce mafita. Wani lokaci idan ka rage gudu ka fi jin abubuwa da kyau. Kana ganin abubuwa da kyau, kana rage kuskure, kana jin daɗi abin da kake yi. Amma duk da haka akwai lokacin da sauri yake muhimmanci. Rayuwa ba koyaushe take jiranƙa ba. Don haka dole ne mutum ya san yadda zai daidaita tsakanin sauri da natsuwa. A ƙarshe idan aka tambaye ni kana tafiya da sauri? Zan ce eh wani lokaci amma ba koyaushe ba. Ina tafiya da sauri idan akwai gaggawa. Ina tafiya a hankali idan ina da lokaci. Duk abun yana da lokacinsa.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya idan aka tambaye ni ko na fi son kayan zaƙi ko na gishiri, zan ce ina son dukansu. Amma ya danganta da lokaci da yanayi da nake ciki. Ba koyaushe mutum yake jin sha'awar abu ɗaya ba. Wani lokaci zaki ne yake ji, wani lokaci kuma gishiri ne. Da farko mun fara da kayan zaƙi. Ina son kayan zaƙi sosai musamman idan na gaji ko idan zuciyata tana buƙatar damfarin ciki. Abubuwa kamar biskit, kek, alewa ko shayi da sugari suna sa mutum yaji daɗi nan take. Idan ka ci kayan zaƙi, zuciya tana yin sanyi. Kana jin kamar an rage maka damuwa. A wasu lokuta bayan cin abinci, ina jin sha'awar dan zaki ko da ka ce ka koshi. Idan aka kawo kayan zaki sai ka ce to bari in ɗan ɗan-ɗana. Wannan abu ne da mutane da yawa suke yi. Zaƙi yana da wani irin jan hankali, jan hankali. Amma gaskiya idan aka yi yawa kayan zaƙi suna iya gundura mutum. Idan ka ci su da yawa sai ka ji nauyi. Wani lokaci ma kai yana da, yana dan juyawa. Shi ya sa nake ƙoƙarin cin su a hankali ba kullum ba. Yanzu kuma, yanzu kuma mu zo ga kayan gishiri. A gaskiya kayan gishiri suna da matuƙar daɗi. Abubuwa kamar chips ƙo sai dankali mai gishiri ko abincin da ake yi da kayan miya suna sa baki yaji daɗi sosai. Wani lokaci ma kayan gishiri sun fi gamsarwa fiye da kayan zaki. Idan ina jin yunwa sosai kayan gishiri ne nake nema domin suna sa ka ji koshiwa da sauri. Zaki yana iya sa ka ji daɗi amma gishiri yana sa ka, ka ji ka ci abinci na gaske. A wurina yanayi yana da tasiri sosai. Idan rana ta yi zafi wani lokaci ina son gishiri. Idan kuma na gaji ko na yi tunani da yawa sai na fi son zaki. Kamar yadda zuciya take faɗa maka abin da kake so, abin da take so. Haka kuma lokacin rana yana da tasiri. Da safe wani lokaci zaki ne nake so kamar shayi da biskit amma da rana ko yamma gishiri ya fi ja. Abin, abinci mai gishiri yana sa mutum ya ji ya samu ƙarfi. A gaskiya ina ganin yawanci mutane suna cin wannan hali. Ba wai kai mutum ne na zagi kawai ko, na zaki kawai ko na gishiri kawai ba. Rayuwa tana buƙatar daidaito. Idan ka yi yawa a abu daya za ka gaji. Na kuma lura cewa abubuwan da muka saba da su tun muna yara suna shafar abin da muke so. Idan ka taso kana cin kayan zaƙi da yawa za ka fi son su. Idan kuma abincin gida ya fi abincin-- idan kuma abincin gida ne ka fi so irin na gishiri to gishiri zai fi ja a gare ka. A ƙarshe idan aka tambaye ni kana fi, ka kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Zan ce ina son duka biyun amma a yawancin lokaci gishiri yana fi rinjaye saboda yana sa ni jin ƙoshi da ƙarfi. Amma idan ina buƙatar farin ciki ko nishaɗi zaƙi baya rasa. Muhimmin abu shine a yi komai da hankali. Kada a yi yawa a zaƙi, kada yi, kada a yi yawa kuma a gishiri. Dukansu suna da dadi amma lafiya tafi kome muhimmanci. Na gode.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Kuma gaskiya hawan keke abu ne da ba a cika mantuwa da shi ba. Kamar yadda ake cewa idan ka koyi hawan keke sau ɗaya ko bayan shekaru za ka iya komawa ka hau. Na fara koyon hawan keke tun ina yaro. A wancan lokacin ba abu ne mai sauƙi ba. Akwai faduwa, akwai raunuka kaɗan, akwai tsoro. Amma duk da haka muna ci gaba da gwadawa. Yaro idan ya faɗi zai tashi ya sake gwadawa. Wannan ma darasi ne na rayuwa. A farko ina tsoron faduwa. Kullum ina jin kamar zan zube. Amma a hankali na fara samun daidaito. Na fahimci yadda zan riƙe sitiyari, yadda zan taka ƙafa da yadda zan daidaita jiki. Da zarar ka samu wannan daidaiton komai yana saukaka. Hawan keke yana da daɗi sosai. Idan ka hau keke iska tana bugun fuskar ka. Kana jin wani irin 'yanci. Kana iya tafiya nesa ba tare da gajiya sosai ba. Ba sai ka hau mota ba, ba sai ka jira wani ba, kai dai kanka kawai. A wancan lokacin muna amfani da keke don abubuwa da yawa. Wani lokaci zuwa kasuwa, wani lokaci zuwa wajen abokai, wani lokaci ma kawai don yawo. Hawan keke ba wasa kawai ba ne, hanya ce ta sufuri da nishaɗi a lokaci guda. Yanzu ma hawan keke yana da amfani sosai. Yana taimakawa lafiyar jiki, yana motsa ƙafa, yana ƙarfafa zuciya yana kuma rage ƙiba. Mutane da yawa yanzu suna komawa hawan keke saboda lafiyar jiki. Amma gaskiya bana hawan keke kullum yanzu. Rayuwa ta canza. Akwai aiki, akwai zirga-zirga, akwai wasu abubuwa. Amma duk da haka idan na samu dama ina jin daɗin hawa. Yana tunatar da ni yarinta da lokutan da rayuwa ta fi sauƙi. Wasu mutane suna jin tsoron hawan keke. Musamman idan ba su taɓa koyo ba tun suna yara. Amma a gaskiya ba a makara ba. Ko da manya ne za su iya koya. Abin da ake buƙata shine hankuri da ƙoƙari. Hawan keke ma yana koya maka darasi. Yana koya maka daidaito. Idan ka iya yawo a gefe ɗaya za ka faɗi. Dole ne ka riƙe tsakiya. Wannan darasi ne da ya shafi rayuwa ma gaba ɗaya. A wasu lokuta idan na gan yara suna hawan keke a angwa sai in yi murmushi. Ina tuna lokacin da mu ma muke haka. Ba waya ba intanet kawai keke da abokai. Wannan tunani yana sa zuciyata ta yi daɗi. A karshe idan aka tambaye ni kana yin kana iya hawan keke? Zan ce eh ina iya. Ko da ban yi kullum ba yanzu amma ilimin yana nan a jikina. Kuma idan na samu dama zan hau ba tare da matsala ba. Hawan keke abu ne mai sauƙi, mai daɗi kuma mai amfani. Yana haɗa wasa, motsa jiki da 'yanci a lokaci guda. Shi ya sa mutane da yawa suke son sa. Na gode.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yadda nake magana da abokan ciniki abu ne da nake ɗauka da muhimmanci sosai. Saboda magana ita ce abu na farko take nuna halinka, iliminka da yadda kake girmama mutane. Ko da kai mutum ne mai aiki sosai, idan ba ka iya magana da mutane ba, mutane da kyau ba, aiki zai yi wahala. Da farko, abin da nake yi shine gaisuwa. Ko wani abokin ciniki, ko wani abokin ciniki ne sai na fara da gaisuwa. Gaisuwa tana bude zuciya. Idan ka shiga mutum da murmushi da ladabi, tun daga nan zuciyarsa tana laushi. Ko matsala yake da ita, gaisuwa na rage zafi. Bayan gaisuwa ina sauraro sosai. Wannan abu ne da mutane da yawa ba su iya yi. Wasu suna son magana da yawa fiye da sauraro. Amma ni ina barin abokin ciniki ya faɗi matsalar sa gaba ɗaya. Ko da yana maimaitawa, ina sauraro. Saboda idan ka katse shi zai ji kamar ba ka damu da shi ba. Ina kokarin magana da murya mai laushi, ba da tsawa ba, ba da fada ba. Ko da abokin ciniki yana fushi, ban maida masa da fushi ba. Idan ka yi haka, matsalar za ta ƙaru. Amma idan ka kasance a hankali, shi ma zai sauko a hankali. Ina kuma kokarin amfani da kalmomi masu sauƙi. Ba na son yin magana da kalmomi masu wahala da za su rikita mutum. Abokin ciniki yana so ya fahimta ba wai ya ji kamar ana gwada ilminsa ba. Don haka ina fada masa abu a fili, a sarari ba da rudani ba. Idan abokin, idan abokin ciniki ya yi kuskure, ba na masa dariya korai ni. Ina fada masa a hankali. Ina nuna masa idan matsalar take da yadda za a gyara ta. Wannan yana sa ya ji ana mutunta shi. Kowa yana iya yin kuskure, babu wanda ya tsira. Wasu lokuta abokan ciniki suna zuwa da haushi ko gajiya. Watakila sun sha wahala a wani wuri kafin su zo. A irin wannan hali ina kokarin fahimtar halin da suke ciki. Ba na ɗaukar komai da kaina. Na san ba ni, ba ni suke fushi da ni kai tsaye ba. Matsalar ce. Ina kuma kokarin zama mai gaskiya. Idan wani abu zai dauki lokaci, ina fada masa gaskiya. Ba na yi masa alkawarin da bazan iya cikawa ba. Saboda idan ka yi alkawari ka kasa cika, za ka rasa amana. Amma idan ka faɗi gaskiya tun farko, ko da abu ya ɗan dauki lokaci zai fahimta. Haka kuma ina kokarin yin magana cikin girmamawa. Ko da abokin ciniki ya fi, ya fi ni ƙanƙanta ko ya fi ni girma. Duk muna da daraja. Girmamawa ba ta rage ka ba, ba ta rage ka ba. Sai dai ta ƙara darajarka. Wasu lokuta ina amfani da ɗan dariya kaɗan. Idan yanayi ya ba ni dama. Dariya tana rage tsauri, tana sa magana ta zama mai sauƙi. Amma adole ne a san inda dariya ta dace inda kuma ba ta, ba ta dace ba. Ina kuma kokarin tabbatar da cewa abokin ciniki yana, ya fahimci abin da aka yanke. Ba wai kawai in faɗa in bar shi ba. Ina tambayar sa ko ya fahimta ko yana da wata tambaya. Wannan yana sa ya ji an kula da shi. A ƙarshe, ina ƙare magana da godiya. Ko da bamu warware matsala gaba ɗaya ba, ina gode masa da hanƙori da lokacinsa. Wannan ƙaramin abu ne amma yana da tasiri sosai. A taƙaice yadda nake magana da abokan ciniki yana ta al.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Assalamualaikum. Yau muna da tambaya mai sauƙi amma mai zurfi. Kana fison shinkafa ko tuwo? Da farko dai wannan tambaya tana ɗaya daga cikin tambayoyin da idan ka yi wa Bahaushe dole ya tsaya ya yi tunani. Saboda duk biyun abinci ne na gida, abinci na yau da kullum kuma kowanne yana da nasa matsayi. Ughm, mu fara da shinkafa. Shinkafa abinci ne da kusan kowa yake ci. Ana cin ta da safe, da rana da dare. Akwai jollof rice, farin shinkafa da miya, fried rice, shinkafar coconut, har ma da shinkafar biki. Idan akwai taro, aure, suna ko liyafa shinkafa tana nan. Saboda haka mutane da yawa suna son shinkafa saboda tana da sauƙin ci kuma tana dacewa da kowa. Yanzu mu koma tuwo. Tuwo fa ba wasa ba ne, abinci ne na gargajiya, abinci da ya taso da mu. Tuwo dawa, tuwo masara, tuwon shinkafa, tuwon alkama. Idan aka haɗa tuwo da miya kuka, miyar taushe, miyar okro ko miyar yakuwa gaskiya sai ka ji cikinka ya cika. Tuwo abinci ne da ke ba mutum ƙarfi musamman ga masu aiki tuƙuru. Wasu mutane suna son shinkafa saboda tana da sauƙin ci ba sai ka yi amfani da hannu ba kuma tana da saurin shiryawa. Wasu kuma suna son tuwo saboda yana tuna masu da gida, iyaye da tsoffin lokaci. Akwai kuma waɗanda suke cewa idan yunwa ta yi tsanani tuwo ya fi. Wasu kuma su suce idan nishadi ne ko walwala shinkafa ta fi. Gaskiya ita ce ba lallai ka zaɓi ɗaya ka ƙi ɗaya ba. Akwai lokaci na shinkafa, akwai lokaci na tuwo. Abinci duk ya ce kuma abin da ya fi muhimmanci shine a ci abinci da zai gamsar da kai ya kuma dace da lafiyarka. Ni kaina idan zan yi maganan gaskiya zan ce ina son duka biyun amma idan zan zabi ɗaya a yau zan danganta, zai danganta da yanayi. Idan ina gajiya sosai tuwo ya fi mun. Idan kuma ina so in ci cikin sauƙi shinkafa ta fi. To yanzu tambayar ta koma gare ka. Kai fa kana fisun shinkafa ko tuwo? Me yasa? Kuma wacce miya kake fi so idan tuwo ne?

"Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka?" Assalamualaikum. A yau muna da tambaya mai muhimmanci sosai. Tambayar da ta shafi rayuwar kowa. Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abokantaka fa ba wasa ba ce. Ba wai kawai yin dariya tare ba ne ko yin hira idan kome yana tafiya daidai. Abokantaka tana fitowa ne a lokacin da abubuwa suka rikice, lokacin da rayuwa ta yi nauyi. Abu na farko da zan ce yana da matuƙar muhimmanci a abokantaka shine gaskiya. Abokantaka na gaskiya ba-bazai rika yaud-yaudar ka ba. Ko da gaskiyar za ta yi maka zafi, zai faɗa maka. Ba wai saboda yana son ya bata maka rai ba, sai dai saboda yana son ka gyara rayuwarka. Na biyu kuma shine amincewa. Idan ba ka yarda da abokinka ba, to abokantaka ba ta cika ba-- ba ta cika ba. Idan ka ba abokinka sirrinka, ka kamata ka san cewa zai tsare shi kamar nasa. Rasa amincewa yana rushe duk wata alaƙa. Sannan akwai mutunta da juna. Aboki na gari yana girmama ra'ayinka. Ko da bai yarda da kai ba, ba zai raina ka ba. Ba zai wulakantar da kai ba, musamman a gaban mutane. Girmamawa tana nuna cewa kana da daraja a idonsa. Wani abu mai muhimmanci shi ne hakuri da fahimta. Babu wanda ya cika. Abokinka zai yi kuskure, kai ma za ka yi. Amma abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda kuke warware matsaloli. Abokantaka mai ƙarfi tana buƙatar hakuri da iya fahimtar juna. Akwai kuma gojon baya. Aboki na gaskiya yana tare da kai lokacin da ka samu nasara. Amma mafi muhimmanci, yana tare da kai lokacin da ka fadi. Ba zai boye ba idan ka shiga matsala, zai tsaya ya ce, "ina tare da kai." Wasu mutane suna tunanin abokantaka tana nufin zama tare kullum, yin waya ko chat ko wace rana. Amma gaskiya ba haka ba ne. Wani lokaci abokantaka tana nufin fahimtar juna ko da ba ku yi magana na tsawon lokaci ba. Haka kuma karɓar juna yadda kuke yana da muhimmanci. Aboki na gaskiya ba zai so ya canza ka gabaki ɗaya ba. Zai iya ba ka shawara amma zai karɓ-karɓe ka da halayenka, da ra'ayinka, da bambancinka. A zamanin yau mutane da yawa suna da abokai a social media amma kaɗan ne suke da abokai na gaske. Aboki na gaske ba lallai ya kasance da yawa ba, ko guda ɗaya ne ya isa. Muddin ya gask-- muddin na gaske ne. A ƙarshe zan ce abin da ya fi muhimmanci a abokantaka shi ne zuciya mai kyau. Idan zuciya ta yi kyau, gaskiya za ta zo, amincewa za ta zo, girmamawa za ta zo, goyon baya zai zo. To yanzu ka tambaya kanka, abokinka fa yana da waɗannan halaye? Kai kuma kana nuna su ga abokanka? Ka yi tunani a kai saboda abokan-- abo-- abokantaka mai kyau tana iya canza rayuwa gaba ɗaya.

Nawa takalma kake da su? Assalamualaikum. A yau, zai magana ne a kan wata tambaya mai sauƙi amma tana da ma'ana sosai. Nawa takalma kake da su? Da farko, idan aka tambaye ka haka, za ka iya cewa ai tambaya ce mai sauƙi. Amma idan ka tsaya ka yi tunani, za ka gane cewa takalma suna faɗa mana abubuwa da yawa game da rayuwar mu. Ni kaina ba zan ce takalma nawa suna da yawa ba amma suna nan daidai gwargwado. Akwai takalmin aiki, akwai na fita, akwai na bukukkuwa, akwai kuma na hutawa. Kowane takalmi yana da lokacin da ya dace da shi. Wasu mutane suna son tara takalma da yawa. Suna ganin yana da kyau a samu iri-iri domin kowane kaya ya samu takalmi da ya dace da shi. Wasu kuma suna ganin bai kamata a tara abubuwan da ba a amfani da su ba, da ba a amfani da su ba. Akwai lokacin da muke sayan takalma ba don muna bukata ba, sai don mungan suna da kyau. Bayan haka sai su zauna a gefe ba a saka su ba. Amma akwai kuma takalma da muke sawo kusan kullum saboda suna da daɗi kuma sun dace da rayuwar mu. Takalmi ba kawai kayan sawa ba ne. Yana kare ƙafafun mu, yana sa mu muji daɗi yayin tafiya. Yana kuma ba mu ƙwarin gwiwa idan mun fito waje. Idan ka saka takalmi mai kyau, kana jin kanka daban. A wasu lokuta, mutane suna auna mutum ta irin takalmin da yake sawo. Ko yana da tsabta ko yana kula da kayansa ko kuma yana yin sakaci. Duk waɗannan abubuwa ana iya gani ne daga takalmi. Tambayar nawa takalmi kake da su tana koya mana darasi game da daidaito. Ba laile ne ka tara abubuwa da yawa ba amma ka samu abin da zai biya bukatarka. Abin da ya fi muhimmanci shine amfani ba yawa ba. Aƙarshe ko takalmi daya kake da shi ko goma, abu mai muhimmanci shine ka kula da su, ka yi amfani da su yadda ya dace kuma ka yi godiya da abin da kake da shi. Don haka ina-- don haka to a wasu lokuta kuma, kuma idan ka duba takalmin mutum, za ka iya gane irin rayuwar da yake yi. Mutum mai aiki da yawa zai fi samun takalmin aiki. Wanda yake son fita da walwala zai fi samun na taro ko na liyafa. Yara kuma takalminsu yawanci na gudu ne da wasa. Akwai takalma da muke da su amma ba mu iya rabuwa da su ba. Ko da sun tsufa ko sun fara karyewa, muna cewa bari wannan takalmin yana da tahiri. Wata rana ya kai mu wurin aiki. Wata rana ya kai mu tafiya mai nisa. Wata rana ma ya taimaka mana a wani muhimmin lokaci. Hakan yana nuna cewa wasu abubuwa a rayuwa ba wai kyansu ba ne kawai ke da muhimmanci, sai abin da suke taimaka mana mu ci ma. Takalmi yana koya mana darasin kima da godiya. Wasu kuma suna da takalma masu yawa amma ba su da wanda suke jin daɗin sawa. Wasu kuma kaɗan suke da su amma suna da, suna da daɗi sosai. Wannan ma yana nuna cewa a rayuwa ba yawan abu ba ne yake kawo farin ciki, sai abin da ya dace da kai. Akwai lokacin da za ka yi sayi takalmi ka ce wannan na musamman ne.

Wane launi idanunka suke? A yau, muna magana kan wata tambayar mai sauƙi amma mutane da yawa suna sha'awar ta. Wane launi idanunka suke? Da farko dai, idan ka yi tunani, idanun mutum suna da matuƙar kyau. Launi idanu yana bambanta daga mutum zuwa mutum. Wasu suna da baki, wasu shudi, wasu ruwan ƙasa, wasu kuma kore. Kowane launi yana da tsallansa, yana da kyawunsa. Misali, idanun baki suna da wani irin zurfi da tsantsa. Idan ka kalli ido baki sosai, za ka gan kamar yana jan hankali kuma yana nuna tsaro da ƙarfi. Wasu mutane suna cewa idanun baki suna da natsuwa, suna sa mutum ya ji dadi a kusa da kai. Idanun ruwan ƙasa kuma suna da dumi da haske a lokaci guda. Suna bayyana mutane masu fara'a da kirki. Idanun ruwan ƙasa suna da sauƙin fahimta da kusantarwa saboda suna sa mutum ya ji lafiya da kwanciyar hankali. Sauran launuka ma suna da abubuwan da suke bambanta su. Idon shudi yana da sanyi, yana kawo natsuwa. Idon kore yana da wani sirrin jan hankali, wani yanayi na musamman da ba za ka iya kyalashi ba. Amma gaskiya, ba launi kaɗai ke sa ido ya yi kyau ba. Kyawun ido yana fitowa ne daga yadda mutum ke kallon rayuwa, yadda yake murmushi, yadda zuciyarsa take. Ko idan launi bai yi gafe ba, idan mutum yana da kyau da zuciya, idanunsa za su haskaka. Haka kuma idanun mutum suna da daraja sosai. Suna bayyana abubuwa da yawa, farin ciki, bakin ciki, shaku, sha'awa da kwarewar zuciya. Idon mutum kamar taka ce zuwa zuciyarsa. Yana nuna abin da mutum ke ji ba tare da ya faɗa ba. A wasu lokuta, idanun mutum suna kama da kayan ado. Launinsu yana sa ka sha'awar kallon mutum, ka ji kamar akwai wani sirri a ciki da kake so ka sani. Saboda haka idanun suna da matuƙar muhimmanci a hulɗar mutum da mutum. Idan aka tambaye ka wane launi idanunka suke, ka fara tunani kan abin da ya fi bayyana halinka. Idon mutum ba wai kawai kayan gani bane amma yana dauki da tarihin rayuwar ka, sirrinka da yanayinka. A ƙarshe, launin ido na iya bambanta amma abin da ya fi muhimmanci shine yadda kake amfani da idonka wajen kallon duniya, nuna tausayi da sadarwa da mutane. Idanunka suna da daraja sosai komai launinsu. Haka kuma idanun mutum suna da abubuwa da yawa da ke sa su zama na musamman. Ba wai kawai launi ke magana ba, yadda ido ke kallon duniya, yadda yake haskakawa lokacin da ka yi murmushi ko lokacin da kake cikin tunani. Duk suna ba da labari. Misali, idan ka kalli ido mai ruwan ƙasa lokacin da mutum ke murmushi, za ka gan haske da wani irin dumi da ke sa ka ji farin ciki. Ido kuma yana nuna yadda mutum yake ji a zuciyarsa. Idan mutum yana farin ciki, idanunsa.

Me kake yi don ƙara aiki? Asalamu alaikum. A yau zanyi magana kan tambaya mai muhimmanci, "Me kake yi don ƙara aiki?" Da farko dai, idan kana so ka ƙara aiki, abu na farko shine shiryawa da tsara lokaci. Ni kaina ina so rubutu abun da zanyi a rana kafin in fara. Idan baka tsara abubuwa ba, sau da yawa lokaci zai tafi ba tare da ka yi komai ba. Shiryawa yana ba ka damar ganin abin da yafi muhimmanci da abin da za'a iya jira. Haka kuma ina ƙoƙarin fara da abubuwan masu wahala wani lokaci muna jira abu me sauki ne gaskiya shine idan ka fara da abun da, da ke da wahala, sauran abu zai yi sauƙi. Wannan yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta mayar da hankali kuma tana rage gajiya daga baya. Muga-- mugu da kare. Ƙoƙarin rage abun da zai jawo hankali yana taimaka sosai. Misali, idan na zauna m aiki, ina kashe waya ko notifications waɗanda ba su da muhimmanci. Idan ba ka yi haka ba, za ka tara, za ka tarar da lokaci ya tafi amma aikin bai motsa ba. Sannan, akwai ƙarfin kuzari da motsa jiki. Idan jiki ya gaji, ba za ka iya aiki da kyau ba. Don haka, ina motsa jiki da yin ɗan tafiya kafin in fara aiki. Hakan yana sa ƙwaƙwalwa ta yi aiki da kyau kafin ya mayar da hankali, kafin yin abubuwa da sauri. Wani abu kuma ina rubuta zuwa ƙananan sassa. Idan aikin yana da yawa, ina raba shi zuwa ƙananan abubuwa sa'anan in yi su ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana sa aikin yayi sauki kuma yana sa ka ji kamar kana ci gaba koyaushe. Haka kuma, ina ƙoƙarin nemo sababbin hanyoyi ko dabaru don yin aikin cikin sauri. Ba wai kawai yin abu da yadda ake saba ba amma a gwada sababbin dabaru wanda zai rage lokaci ko ƙara inganci. Wannan yana sa aikin yayi sauki kuma yafi kyau. Bugu da kare. Hutu da samun natsuwa suna da muhimmanci. Ba za ka iya aiki kullum ba, ba tare da hutu ba. Idan ka gaji sosai, aikin zai yi kyau a hankali. Don haka, ina daukar don hutu lokaci-lokaci don ƙwaƙwalwa ta huta sannan in dawo aiki da sabuwar kuzari. A ƙarshe, ina ƙoƙarin yanke shawara daga gawa. Wasu lokuta muna ɓata lokaci muyi tunani sosai a kan abu ɗaya amma idan ka yanke shawara da sauri, za ka sami lokacin yin sauran abubuwa. Wannan yana ƙara aiki sosai. Don haka, idan aka tambaye ni me nake yi don ƙara aiki, zance shiryawa, fara da abu mai wahala, rage abun da zai jawo hankali, motsa jiki, raba aikin zuwa ƙananan sassa, gwada sababbin dabaru, hutu da yanke shawara cikin lokaci. Duk waɗannan suna taimakawa mutum ya ƙara aiki da inganci. Na gode.

Sau nawa kake share kura? Assalamualaikum. A yau zan yi magana akan wata tambaya mai sauƙi amma tana da muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Sau nawa kake share kura? Da farko dai, mutane suna da hanyoyi daban-daban. Wasu suna share ƙura kullum, wasu sau biyu a mako, wasu kuma idan sun gan ƙura ta yi yawa sai su tashi su share. Duk hanya tana da dalilinta, gwargwadon lokaci da aikin da mutum yake yi. Ni kaina ina ƙoƙarin share kura aƙalla sau ɗaya ko biyu a mako. Ba wai saboda ina son wahala ba, sai dai saboda kura tana taruwa, tana taruwa da sauri. Musamman idan kana zaune a wuri mai yashi ko cunkoso. Idan ka bari ta taru sosai, sai aikin ya yi wahala. Haka kuma tsafta tana da alaka da lafiya. Idan kura ta yi yawa a gida, tana iya kawo tarin atishawa ko rashin jin dadi. Don haka share kura ba wai don kiyan gida kawai bane, har da kare lafiya. Wasu lokuta kuma rashin share kura yana faruwa ne saboda gajiya ko rashin lokaci. Mutum zai dawo daga aiki ya ce bari gobe. Amma idan aka bar shi sau da yawa, sai kura ta yi yawa. Shi ya sa yana da kyau mutum ya ɗauki ɗan lokaci kaɗan ya share ko da mintuna goma ne. Akwai kuma mutanen da suke jin daɗin share kura. A wurinsu yana ba su natsuwa. Suna jin kamar suna tsaftace zuciyarsu ne tare da gida. Wannan ma gaskiya ne, domin tsafta tana kawo kwanciyar hankali. Haka kuma idan sabo da share kura a kai a kai, aikin ba zai zama nauyi ba. Amma idan ka yi sakaci, sai rana ɗaya ka tashi ka gan kura ta ako ina. Daga nan sai ka gaji sosai. Tambayar sau nawa kake share kura tana koya mana darasi game da kula da kai da muhallin mu. Ƙananan abubuwa da muke yi a kai a kai suna sa rayuwa ta zama mai sauƙi. A ƙarshe, ko kana share kura kullum ko sau ɗaya a mako, abu mafi muhimmanci shine ka kula da tsafta. Gida mai tsafta yana sa mutum ya yi ya jadali, ya huta kuma ya yi aiki da kyau. To yanzu ga-- to yanzu ka tsaya ka yi tunani. Kai fa sau nawa kake share ƙura? Kullum ne ko idan ka gan ta yi yawa? Toh na gode da wannan lokaci da kun ban domin in yi magana. Na gode kuma Allah sa magana na ta amfane da ku sosai.